Ina cin biredi da ƙosai, wani lokaci kuma da shayi. Hakan nan, shine abincin da nake ci da safiya.

Gaskiya ina jin tsoron abubuwa sosai kamar zaki dabba ne wanda zai iya jima mutum idan ka haɗu da shi. To gaskiya duk randa mutum ya haɗu da zaki ba abun da za a ce ba, ji tsoro bane. Gaskiya ina jin tsoron zaki sosai. Haka zalika damisa ko maciji to shima abin tsoro ne.

Eh, ina kare wayana daga ƙwayar cuta saboda akwai cututtukan da mutane masu damfara suke turo wa saboda a cutar da wayar mutum. To kuma ka ga idan an turo, an yi ma mutum kalan wannan, to akwai babban matsala kenan. Yakamata mutum ya daina shiga kowane irin abun da aka turo mai a waya yana dana ko wane iri.

Maganan mataimakin murya kuma bangane bayanin. Amman dai mataimakin murya, mataimakin murya yana magana kaman a kan cewa wayanda suka yi, suka, suke turo irin a waya hakan nan ya taimake ni wurin yin magana. To ba da shi ba ni da kai na ni mutum ne nake yin magana wa kaina. Ba wai ana yi min mataim, ba wani mataimakin waya ba ne yake taimaka na ina yin magana.

Kawowa gidanmu, ina kawowa gidanmu. Na san kana magana kaman a ce kaman ya nake tanadar ko nake taimakon gidanmu. So na kan kawowo abu a gidanmu haka wani lokaci idan na ɗan samu kuɗi a waje ko na ɗan je aiki, na je na aiki ko na ɗan je nai labiranci na, ina iya samowa wani abu sai in zo ni taimaki gidanshi.

Ni ai fabaki ɗayama bana sonsa hula ne, saboda insa hula kawai sai wani lokaci ya taimin kayina ya tamin zafi wani lokaci haka toni sa hulama na gani kamar wani babban matsalane a gareni. Shiyasa ni bana son sanya hula amma nasa kayana, in sa kayana in fita in manta da batun mu ni ko hula ɗaya ma banda shi. Amma lokacin sanyi hakannan, to wani lokaci irin lokacin sanyi nakan ɗauki hula insa saboda rufe kunne na yaɗan kareni daga wasu cuta. Amma ni kawai hakan ci a ce in ɗauki hula kawai insa wai saboda gayu ko nayi wanka haka bana sawa. Sai irin in naji sanyi hakan nan sai na kai kafin na ɗauki hula insa.

Gaskiya ina amfani da sabulu kala kala irin su Eva. Ko wani lokaci kuma in ɗan fita kasuwa sai in nemi irin sabulun salo wannan bakin nan wanda ake mixawa. To kwanakin baya kuma nayi aiki da wani irin sabulu ne daban. Kaman sabulun da aka siyo wani a ciki yana nan kaman in sabulun wanca tai ruwa ruwa hakan nan. To in an sa shi gaskiya yana da kumfa sosai. Shi da shi nake aiki wani lokacin. Amman kuma in babu to sai in je ni shago in siyo kalan wanda ake siya a kwali dinnan. Kalan wanda ake siya a kwalin nan shi kan da sauƙi. Ba wani, ba wani tsada sosai. Amman in akwai kuɗi sosai sai a je a siyo wancan ɗin.

Eh, wannan tambaya ne mai kyau. Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine ka samu kuɗi, ka yi aiki ka samu riba. In ka tsam samu kuɗi sai ka yi ta dan juyawa hakan nan. Saboda kasuwanci baya son kana yi kana kashe kuɗin. Ya kamata in ka samu ka boye riban ka, ka ajiye hankalin ka a kwance nan da nan riban ka na ƙaruwa, riban ka na ƙaruwa to zaka zo ka samu babban kasuwanci.

Gaskiya ina tabbatar da ingancin aiki ta yanda in tabbatar da aiki yayi yu. Kaman wannan aikin da nake yi, maganganun da nake yin nan duk yana cikin aiki ne. Wani lokaci kuma idan na fita aiki, ina zuwa in je in nemo abin da za a samu a ci, a sa a baki saboda rayuwan yau da kullum. Kunga ai dole ne mutum ya nemi abincin da zai ci. Idan mutum bai nemi abinci ba ai an samu matsala kenan. Shi ya sa ake aiki tuƙuru kullum, safe, rana da yamma, a tabbatar da aiki yayi inganci. Aiki yayi kyau ta yanda kowa zai amfana da shi. Ta yanda wanda ya ba ka aikin shi ma zai ji aikin ya mai kyau. Wani rana zai sake neman ka saboda ka sake mashi aikin.

Gaskiya batun ruwa kam ina shan ruwa sosai. Wata rana ina shan kofi yakai biyar. Wata rana kuma ina fita in siyo ruwa daga waje sai in zo in sha. Amma mafi yawanci a gida nake shan ruwa sai in ɗauki moɗa na bakin randa in zo ni gida in je in buɗe randa in sha ruwa. Kofi ɗaya can da rana in sake shan ɗaya. Da yamma kuma in sake shan wani ɗaya. Wani lokaci har cikin dare nakan tashi in sha ruwa toh ko kuma bayan na gama cin abinci in na ci abinci toh nakan zo in sha ruwa daga baya saboda abincin ya shiga da kyau.

Duk ko wani bayan safiya idan na farka zan yi addu'a tukunna, idan nayi addu'a kana in nemi abun da zan goge bakina da shi. In na goge baki sai in yi wanka, bayan nayi wanka kuma sai in nemi abun da zan ci. Kamar yanda na faɗa ɗazu wani lokaci buredi, wani lokaci kuma kose. Abu hakanan wanda mutum zai samu ya ci amma farkon abun da nake yi idan na tashi da safe addu'a nake yi.

To dai wannan tambayan na kalle shi ɗazun amma ban gane shi ba kuma ga shi yanzu an sake dawomin da shi. An ce nawa matashin kake amfani da su to ni ban gane matashin ba ko matashin kayi ne? Matashin suma ko matashin me? Wall har yanzu dai ni ban gane kan tambayan ba shiyasa na wuce shi ɗazu amma yanzu an dawo mun da shi. To dai abun ba abunda zan iya faɗa akan wannan saboda tambayan ya ɗan hargitsa mun tunanina.

Maganan motsa jiki kam ba na yi, saboda ni inaga kaman ban da lokacin motsa jikin nan ma. Idan na tashi kawai harkokin gaba na nake yi. Wani lokaci ina tashi ni dai ba na motsa jiki, sai dai in ana aiki wani lokaci. Wani aikin ma motsa jiki ne, kaman ɗeba ruwa daga wani wuri zuwa gidan ka ko yin wankin kaya, shi ma motsa jiki ne. Amma in tashi wai dalilin saboda in motsa jiki ko in tafi gudu zuwa wani wuri saboda motsa jiki ba na yi. Yawan ci ina motsa jiki to aikin cikin gida ne ko aikin waje haka. Idan na je wurin aiki ko na je ɗan leburanci na, shine nake motsa jiki, shine nake kira motsa jiki na. Amma asalin motsa jiki wanda zan ta ɗaukan abuwan nauyi wai ina so jikina ya ginu, ba na yi.

Ta maganan bada barkwanci ban iya ba na yi, saboda ban iya ba. Ni mutum ne wanda ba na son yin magana sosai. Sai sa barkwanci yana ban wahala ne. Amma akwai mutanen da sun saba da barkwanci, sai su yi ta bada abin dariya hakan nan. To, mm irinsu ne kan sun iya bada barkwanci. Amma ni a nawa ban iya bada barkwanci abin dariya ba. Sai dai in wani lokaci na kan yi so ɗaya so biyu hakan nan.

A'a abun da yake sa ni dariya shine wani lokaci in kun ga ina dariya to aman barkwanci a gefena ko in na ɗauki wayana na shiga yanar gizo gizo nakan kalli wani irin abubuwan da suke bada dariya kaman masu yin barkwanci dan mintuna kaɗan kaman minti biyu. Hakanan guntayen abubuwan kallo da ake sawa a yanar gizo na yau da kullum. Tokalan abubuwan nan eh yakan sa ni dariya wani lokaci ko kuma wani ya ɗan mun abun dariya haka a gefena. Wani lokaci kuma akan bani tatsuniya to a cikin tatsuniyan nakan samu abun dariya sai kuka ina dariya. Amma ba kawai haka mutum zai yi ta dariya ba duk wanda ya yi ta dariya a haka hakan shi to ya zama mahaukaciken. Saboda haka sai abu ya faru ne wanda zai iya saka ka ji kaman ya bada dariya kafin nan ka yi.

Ɗinka tufafi ba na iya ɗinkawa saboda ni na ɗaya ba tela bane, na biyu kuma ba sana'ata ba ce ɗinka tufafi, balle a ce na iya ɗinka wa. Amman kwanakin baya na taɓa gwada zuwa shagon ɗinki, na kalla yanda ake ɗinka tufafi. Na so in fara koya amma a wannan yau da kullum shiga can ka fita nan ya zama mun wani iri, sai ban iya na zauna na koya ba. Amma har yau ina da zimman cewa ina so in koyi ɗinka tufafi amma ban samu dama ba saboda makaranta da kuma ayyukan wanda za'a yi a cikin gida da aikin da za ka ɗan fita ka samo kuɗi shine abun da yake hana ni koyan ɗinka tufafi.

Bikin ranar haihuwa sai dai, ba na yin bikin ranar haihuwa sai dai in bikin ranar haihuwa na ya zagayo. Toh, ni ba kalar mutumin da nake son irin hayaniya ko wani kalan abubuwan nan ba. Bana son irin mutane su zo wai sun zo maka yin wani abu. Ni mutum ne da na fi son yin abuna ni kaɗai. Wani lokaci ma, ranan haihuwa na ma har mantawa nake yi saboda ni abin ba wai ya zama min wani abu muhimmi ba ne. Amma wasu sai ka ga sun nemi kuɗi, sun haɗa shagali sun yi shagalin su. Amma ni ban taɓa yin kalan wancan ba. An taɓa min ina ƙarami amma lokacin naki nace musu "bana so". To tun lokacin bana so nema kawai bana so su tayi kawai wanda zai iya zai iya sai ya tayi. Ni kam bana son kalan hayaniyan can, shi yasa ma bana son bikin shagalin haihuwa.

Eh, batun kulle ƙofa ina kulle ƙofa kullum saboda gudun ɓarayi da mutanen banza da za su iya shigo kanka a kowane irin lokaci. Haka a unguwar mu nan ma kwanan nan aka taɓa sata ma mutum wayarsa a ɗaki saboda ya bar ƙofarsa a buɗe. To ni shi ya sa na siya kwaɗo na kulle ƙofa na. Ƙofa na a kulle yake. Idan zan fita aiki zan kulle, in na shiga ciki ma zan kulle saboda za a iya shigo kanka duk da kana ciki a ji maka ciwo kuma a sake ɗaukan wayarka ko wani abu. Amma kulle ƙofa ya zama min wajibi ne a kalan yankin da nake saboda ɓarayi yanzu sun yi yawa. Za su nemi ranka ko kuɗinka to duk abun da ya faru da kai duk saboda ba ka kulle ƙofa ba ne. Amma idan ka kulle ƙofa sai mutum ya ƙwaƙwasa, kafin nan sai ka tambaya waye ne, in ka waye shi ka buɗe in ba ka waye shi ba ka rufe in ya sa na so ya shigo kanka ƙarfi da yaji sai ka kira 'yan sanda ko ka kira makwabta su zo su taimake ka, za ka yi ihun ɓarawo saboda ya zo ya cutar da kai. Amma idan ba haka ba kuma to zai iya cutar da kai idan ka buɗe wa kowane ƙofa. Shi ya sa kafin nan ka fita ka rufe ƙofa, ƙara ma sata in ka shiga ma ka rufe ƙara ma sata kowa zuwa cutar da kai.

Abincin da ya fi bani daɗi shine tuwo, miyar kuka ko kuma shinkafa. Mun wani lokaci tuwon nan idan ka ci yana fita kan mutum sai ka ji gabaɗaya ma ba ka son cin tuwo. Amma shinkafa abu ne da abun marmari da kowa yake so. Kasashe kasashe kowa yana ci ba nan kaɗai ba. Amma in ka samu shinkafa, to akwai daɗi sosai in ka haɗa da miya ko mai da yaji.

Gaskiya hayaniyan mutane yana da yawa. Wani zai kama yana maka magana da ba baya kai ba basari. Maganan da bai shafe ka ba ma sai ya zo yana maka hayaniya a kai. Ko in kun nan samu matsala da wani in kuna dan faɗa sai ya ta maka hayaniya. To duk wannan hayaniyan bana so. Yanzu a waje ma haka ana kan maganganu da yawa cewa waye waye masu hirar bol sun taso daga gidan ƙwallon bol suna ta hayaniya. Musun, musun can musun nan. To duk wannan masan ƙwallon ƙafa nan yana jawo hayaniya sosai sai sa bana son shiga wurinsu. Amman hayaniya abu ne da wasu suke so wasu kuma ba su so.

Abokan ciniki mutane ne masu kirki da aminci wanda zaka haɗu da su a kowane irin lokaci. Abokan cinikayya kaman na kasuwanci ko na makaranta ana yin kasuwanci a makaranta, ana kasuwanci a kasuwa, ana kasuwanci a cikin snguwa, ana kasuwanci a cikin gida. Ba inda ba a kasuwanci. Saboda haka abokan cinikayya mutane ne wanda daku yi business, daku yi shuɗanyan kasuwanci da su yanda da kuyi ku samu riba tsakanin ku, ku raba kowa ya kama jarinshi. Yayi gaba ya buɗe nashi ribansa ya buɗe nashi kasuwancin. Idan ya buɗe nashi kasuwancin to dai samu riba. Nan gaba, nan gaba ba sai an yi wani dogon maganan cewa shi bai da kuɗi ko 'ya'yansa su zo su sha wahala ba. Idan mutun ya rigada ya yi kasuwanci ya samu kuɗi ta wurin abokan cinikayya to rayuwa yana zama mai da sauƙi. Bare zama talaka ba. Ya-- jaranshi ma da su zo su ji daɗin kuɗin da ya samu a riban kasuwancinsa.

Ina goge hakwara na kullum saboda dattin baki ya fita da kuma kar in kamu da wani ciwon da zai ɓata min bakina. Ina goge hakori da safe idan na sa abin goge hakori na, in na goge in wanke bakina da ruwa. Da rana in na ci abun da na san zai ɓata min baki ko bakina ya ɗan yi wari haka to ina neman abin goge hakora na in sace gogewa saboda idan na fita cikin mutane kar bakina ta wari ana min dariya. Shi yasa ni na fi so na goge hakora na sau biyu a rana wani lokaci kuma sau uku. Ya danganta da abun da na ci. Idan na ci abun da zai sa warin baki to zan goge hakori sau uku. In kuma na ci abincin da na san daidai ne ba zai sa ni warin baki ko in ji kunya a waje ba to zan iya ci dan ya goge hakori na sau ɗaya ko sau biyu. Hakanan shine yanda nake goge hakora na kullum.

Maganan ɗaura ƙulli na san ana tambaya ne in na fahimci ka daidai. Na na tambaya ne akan ɗaura kullin halale? To ni gaskiya ni namiji ne ba mace ba. Ba kullum ba ne na ke yin abinci. Kalan wayannan abincin ana barwa matan gida ne su ta yin girki, su ta kulle kullensu. Amma na maza ba wai ya kamata ba ne. Amma wani lokaci idan ta kama maza suna yi, na taɓa yin kulli sau biyu ko sau uku haka in ban manta ba. Amman kullin da na ke yi ba wai ya na kyau ba ne. Kawai ana ɗan kullawa ne saboda yaɗan rike ya dahu da kyau, karya kunce.

Rubuta rahoto kuma? Ai ni ba ɗan jarida bane, da da acemin wai so nawa nake rubuta rahoto. Wannan batun rubuta rahoto an barwa gidan ƴan jarida, ko ƴan gidan rediyo, idan na fahimce ku daidai, masu gidan rediyo sune masu rubuta rahoto, sai su zo su faɗa a gidan rediyo, sai kowa ya ji ko a rubuta sai a yi jarida da shi, sai kowa ya siya yana karantawa. Amma ni ba marubuci bane, bana rubuta rahoto.

Zama a kauye kuma, ai zama a kauye kuma bai tashi ba. A shigo birni malam, shigo birni zaka sha daɗi. Akwai abubuwa da yawa wanda yanzu birni ake gani. Kauye kuma an bar yawanci tsoffine kauye kuma noma ake yi yawanci. Amma wani lokaci kuma zaman kauye ya fi saboda cikin birane ana yawan yin faɗa faɗace faɗace wani lokaci har da kisa. Amma zaman kauye akwai zaman lafiya. Amma rayuwa in da a biye wa rayuwa ban da faɗa zaman cikin birni yafi daɗi. Idan mutum ya zauna cikin birni zai ji daɗi hankalinsa a kwance. Akwai abubuwan shaƙ, wurin shaƙatawa, abubuwa da yawa wanda babu a kauye. Amma batun zaman kauye ni gaskiya baya mun daɗi. Saboda haka na fi so in zauna a birni ba a kauye ba.

Ina karɓan kira, duk lokacin da aiki ya taso. Idan ina zaune a gida, na sa wayana a caji, sai a kirani, ace mun aiki ya zo. To wani lokaci a rana, ina samun kira biyar ko goma. Wani lokaci kuma daga makarantu, makarantan da nake, idan ance yau ba, aji, malaman su na iya sauya, ra'ayinsu sai su ce wai, ah, za a zo makaranta a zo ayi aji, ayi koyarwa irin a sakiyan sati haka, lokacin da mutum baya sammani. To mutum yana iya karɓan kira a lokacin, sai a kira ka je makaranta ko ka je aiki, aikin da ya taso na ujila, akan yi haka.

Wannan tambayan dai ba wai na gane shi bane amma ba tun kakkafa baya ana bayani me akan idan mutum ka je aiki ka gaji wanda zai zo ya tattaɓa bayan ka ko yana dan nama saboda kaɗan ji dama dama kaɗan ji gajiyan ka ya ɗan sauka to ina ga shi ne ake magana a nan gurun. Wannan tambayan ba wai ya zo mun a miƙe bane. Naɗan ruɗe kaɗan akan tambayan amma kakkafa baya idan na kwanta ni magani nake sha sai inji daɗi amma ba mai kakkafa mun baya. Kullum in na dawo aiki sai in sha magani in yi wanka sai inji baya na ya sake sai in kwanta hankali na a kwance.

Idan na tashi cin abinci, ya danganta da wani irin abinci na ke ci kafin nan inci da hannu ko da cokali. Idan dan ci da hannu to idan tuwo ne, ina ci da hannu. Idan kuma shinkafa ne, ina ci da cokali. Wani lokaci ma ina cin shinkafan da cokali, tuwon da cokali. Wani lokaci kuma ina cin shinkafan da hannu, tuwon ma da hannu ko dan wake ko allelei. Duk ina iya ci da cokali da kuma hannu. Kawai ra'ayina ne yake sauya min yanda zan iya in ci abinci. Wani lokaci sai in je in wanke hannu in zo in ci kowane irin abinci na ke so. Amma maganan gaskiya shine cin abinci da hannu ya fi daɗi akan cokali. Saboda tun kakanninmu na da suna cin abinci da hannu ne ba a san da labarin cokali ba. Sai daga baya turawa suka zo suka yi nasu suka kawo wani batun cokali da su waye da su waye. Amma maganan cokali ba kullum ba ne na ke aiki da shi. Sai dai da han guma ya fi amfani. Kuma idan kana cin abinci da hannu za ka fi jin daɗinsa sosai. Idan ka ci da hannu to za ka iya tanɗe hannunka gabaɗaya duk abun da ya rage sai kaje ka wanke hannunka. Amma idan da cokali ne baya daɗi sosai kamar yanda za'a yi ci da hannu. Saboda haka hannu cin abinci da hannu ya fi daɗi akan ci da cokali. Ni da hannu na ke ci wani lokaci kuma da cokali.

Eh ina kuka idan ina yankan albasa. Saboda albasa abu ne mai zafi wanda idan ana yankawa yana iya shiga idon mutum. Zafin albasan shine yake shiga idon mutum. Ba wai sai an ɗauki albasa an sa ma mutum a ido ba. To zafin da yake yi, yan da ya yi zafi idan ana yankawa, to tiririn sa ko ince hayakin sa idan ya taɓa idon mutum ko ya shiga idon mutum to yana sa mutum yayi kuka hawaye dai sauko. Ko idan ba ka son yin kuka za ka ji kawai abu yana saukoma, za ka ji abun ya ci ma ido idon ka zai fara zafi sannan kuma hawaye sai ya gangaro. Idan hawaye ya gangaro kuma to ka ga albasa ta sa mutum kuka. To ni wani lokaci na kan yi idan na yanka albasa kaɗan. Eh bana yin hawaye amma yawanci ina kuka idan albasa yana yanka albasa da yawa to ina yin kuka.

Izinin hutu a wurin aiki ina nema ne ta wurin tambayan maigidana. In tambaye shi maigida zan iya samun hutu? To shi kuma zai iya ce min, “Eh yau babu aiki da yawa za ka iya hutawa.” Wani lokaci kuma zai iya cewa, “A'a kar ka tafi akwai ayuka da yawa da za a yi. Saboda haka kar ka zauna in an gama aikin za ka iya hutu.” A makaranta kuma ina neman izinin aiki, ina neman izinin hutu ta rubuta wasiƙa, sai in kai wurin malamai sai in basu sai in gaya musu wasiƙa ne na kawo na neman izinin hutu. Idan sun kalla sun karanta in dalilin da zai sani hutun ya gamshe su sai su bar ni. Wani lokaci kuma bana rubutawa ni da bakina zan je in sami malamin in gaya musu, nifa ina son hutawa. To da su yi sai tambayin, “mene ne dalilinka na son hutu?” Idan na gaya musu dalilina na son hutu, to za su iya bari na in je in huta. Amma in kuma dalilin ba kwakwara bane ba mai ƙarfi bane, za su ce a'a ba za ka je ka huta ba. A gida idan mutum yana aiki, misali mutum yana ɗebo ruwa to in kana ɗebo ruwa za ka iya tambayan wanda ya sa ka ɗebo ruwan ka gaji za ka iya hutawa. Idan ya ce ka huta sai ce toyi ka je ka huta. Idan bai ba ka izini ba sai ka ci gaba da aiki. Saboda haka hutu ana hutu ne a lokacin da mutum ya gaji ko kuma ya ga aiki babu yawa sai ɗan huta.

Ehh ina amfani da gidan sauro wato net saboda in kare kaina daga sauro da kuma cututtuka. Wannan cizon sauro abu ne wanda idan ya sameka, ya suka cije ka gaskiya mutum yana kamuwa da zazzabi ko ciwon wani abu. Yana iya jawo ciwon huhu ko kuma zazzabi. Mafi yawanci zazzabi ne. Shi yasa idan an zo taimakon talakawa yawanci za a kawo maganin sauro da gidan sauro wato net saboda yana kare mutane daga cizon sauro. Idan sauro ya cije mutum na ɗaya cutan da ta shiga jikinsa, in ta shiga jikinsa za ta nuna a jikinsa zai yi ta amai, jikin zai yi zafi saboda duk ciwon sauro suna da abun dafi ne wanda idan sun samu mutum a jikinsa akwai matsala. Shi yasa ake using gidan sauro wato net. Idan an yi using gidan sauro yana kare su daga shiga ciki. Yanzu haka ma ina cikin gidan sauro na a ciki ina kwance ina bayani saboda sauro kar su cije ni. Idan sauro sun cije ni zan iya kamuwa zazzabi har da iya jawo ga mutuwa. Shi yasa ba'a son cizon sauro. Sa ake shiga gidan sauro wato net.

Gaskiya ina nishaɗi ne, idan na samu waƙa. Waƙa yana sa ni nishaɗi sosai. Idan na samu waƙa, sai in sa shi a spika ko in sa waƙa a wayana ina ji, ko ina tafiya ina ji, ko ina waƙa. Ko kuma idan na kalli abun da yake sa ni wani nishaɗi kuma abinci. Dan abinci ina jin yunwa idan na samu abinci mai kyau na ci sai inji nayi nishaɗi ko ina kallon wasannin barkwanci, wanda ake yi a gidan rediyo, ko a TV ko wanda ake yi a rediyo yana iya sa ni nishaɗi ko in ga mutane suna rawa a yanar gizo gizo. Zan ta kallonsu ina nishaɗi ina dariya.

Eh ƙwarai ina karatu kafin in kwana. Maganan karatu makaranta ko karatu akan wurin aiki ko karatun jarida ko karatu a waya. Amma mafi yawanci dai karatu nake yi akan makaranta saboda in samu in rubuta jarabawa in wuce. Karatun makaranta kullum ne ake yi. Idan mutum ya yi karatu yau sai gobe bai yi ba to zai iya manta wa da abun da ya karanta. Amma idan ka karanta yau gobe ka nanata za ta zauna a kanka ne bai taɓa ya fita ba. Shine karatu yana da kyau ta dare kafin ka kwanta. Wani lokaci idan an zo jarabawa har sakiyan dare ina kai wa yin karatu. Wani lokaci kuma da asuba kaman karfe huɗu na safe in tashi in yi ta karatu, in yi ta karatu saboda in sami wuce jarabawa na. Amma yawanci ina karatu ne kafin in kwanta da dare kaman karfe takwas ko tara. In nayi sai in kwanta karfe goma in yi bacci. Da dare in sake tashi in yi karatu sai in kwanta. Da asuba in tashi kafin inje in rubuta jarabawa sai in ɗan nanata abun da na karanta saboda abubuwan yana zama man a kayi na. Idan nayi haka to karatu zai zama min da sauƙi hakan ma ɓangare ne na koyo. Mutum zai iya riƙe abubuwa da yawa a kansa na wurin karatu. Karatun da mutum yake yi yana sa mutum ya yi ilimi, ya sa mutum ya wuce jarabawansa. Ta yanda ko a waje in an tare ka an tambaye ka, an tambaye ka me wannan za ka faɗa. Idan ka yi karatu za ka wuce jarabawa to jarabawan ka kuma in mutum ya wuce zai je, zai iya samun aiki mai kyau. Ta yanda aiki a wurin aiki za ka iya koyar da wasu abun da ka karanta ko idan ka je makaranta duk inda baka gane ba a karatun da kayi sai ka je ka tambayi malaminka ya nuna ma yaya ne ake karanta wannan. Idan ya koya ma to karatun ya zauna a kanka kenan amma sai mutum ya nanata. Wanin wasu mutane idan sun yi karatu sau ɗaya shi kenan. Zaka ga sun yi shiru ba za su sake karatu ba. Idan an zo karanta na gaba daga ga an manta na bayan na gaban kuma bai zo ba. Amma idan ka karanta yau ka sake nanatawa wani kuma yana da saurin kamababu idan ya karanta sau ɗaya ba sai ya nanata ba. Karatu sau ɗaya ya wuce jarabawansa amma wani sai yayi karatu sau biyar ko sau shida kafin nan ta kama a kansa ta yanda ba zai ta nanatawa ba. Kafinnan mutum ka yi karatu har ka wuce jarabawan ka.

Eh ƙwarai ina iya busa tsaki kamar haka. Idan mutum ya ɓata min rai ina iya busa tsaki saboda haushin da mutumin ya bani. Idan na busa saki to wani lokaci sai in iya faɗan maganan da yake cikin raina. Busa saki yakan faru ne lokacin da mutum ya ranshi ya ɓaci ko kuma an mai abun da ba ya so to zai iya busa saki ko ranshi a ɓace ko yana cikin aiki aka ƙara bashi wani aiki to zai iya busa saki. Ni ina busa saki ne idan na gaji sosai ko wani lokaci in ban da kuɗi ina busa saki saboda in ɗan ji kaina na ɗan hushe kaɗan.

Eh ƙwarai ina sanya tunatarwa saboda ayyuka. Wani lokaci ina sanya tunatarwa idan an ce mun akwai aiki gobe da ƙarfe huɗu to zan sanya tunatarwa a wayana. Idan na kwanta ko ina barci ko na manta, tunatar wannan zai kira ni, zai yi ƙara a wayana to zan ɗauki wayan zan gane cewa ana nema na. Ko kuma wani lokaci nan ma saboda makaranta mutum yana tashi da sassafe kaman ƙarfe shida, samu ka hura wuta ka dafa abinci mutum ya samu yaci. To idan mutum bai barci da wuri ba, tashi da wuri zai bashi wahala sai sa ake sanya tunatarwa. Dan an sa tunatarwa lokacin da ka ke so a lokacin zai tashe ka, zaka samu kayi aikin ka a cikin lokaci babu gaggawa tayanda mutum dai samu ya tuna mai kar ya yi lattin zuwa wurin da zai je ko wurin aiki ko makaranta ko kasuwa. Kar mutum ya yi latti ko ta wurin kasuwancinsa ana sanya tunatarwa saboda in zun wani ya ce "ze turo ma kuɗi ƙarfe kaza" sai kai kuma kana kaman zaka manta sai ka sa tunatarwa. Idan ka sa tunatarwa idan lokacin yayi zai tuna ma cewa "ga wannan lokaci ga ze ta ma ƙara" to idan yayi ƙara ya ce ma ta "daka tuna da mun wannan yace zai tura mun kuɗi" to in zu wannan abun ya tuna tar da ni. Ni ina sa tunatarwa saboda makaranta ne ina tashi ƙarfe shida.

Maganin katin kasuwanci ban gane ba amma na fahimta kati ne wanda ake bayarwa ma masu kasuwanci. Ta yanda ko ina kaje za a ce kai sana'an me kake yi? Da kace kasuwanci. Idan kace kasuwanci wasu ba su yarda, shine a iya baka kati. Inda kaje ace gashi ke nuna kai ba mutumin banza bane kaima kana da sana'an ka. Sai ka nuna katin ka, in ka nuna katin ka shi kenan kowa zai yarda dakai zai gamsu cewa eh kai ɗan kasuwa ne ko kuma katin waya ana iya sa kati.

Eh ƙwarai ina samun horarwa a wurin aiki, ta yanda idan baka iya abu ba ko ban iya abu ba a wurin aiki ana iya horar da ni cewa yau a yan da ake yin wannan ga yan da ake yin wancan. Horo ne wanda mutum idan ya samu horon nan zai koyar dashi cikin aiki. Mutum zai iya aiki cikin ladabi da biyayya. Ko kuma horon, horon idan an ce ka yi aiki ba ka yi ba to kan gan an saka horo ko an ce bari ka fito aiki ba gobe to horo ne saboda bara ka samu kuɗi ba gobe an horar da kai. Ko kuma an kai laifi a cikin kuɗin aikinka sai a cire sai a ce madadin laifinka to wannan ma horo ne.

Eh ƙwarai ina son buɗe taga a ɗaki. Wani lokaci ma ko a zafi haka nan ina buɗe taga amma a sanyi taga na a rufe suke. Yanzu da nake magana haka na ma tagan ɗaki na a buɗe saboda ina jin zafi zufa ya yan koma. Kuma akwai wani cutar da yake shigowa ta dalilin zafi wato cutar sankarau. Dan cutar can ya kamata zai iya illar da mutum har mutum ya kai ga mutuwa. Shiyasa idan ana zafi mutum zai buɗe taga ya sha iska. Taga yana da matuƙar amfani a ɗaki. Idan ba taga wani lokaci ɗakin zai yi duhu. Dan kuma ka buɗe zai haske. In kuma ɗakin ya ɗauki dauɗa haka zaka iya buɗewa saboda ya sha iska ta ko ta ina. Saboda ɗakin kar yayi wari shiyasa yake buƙatan taga. Amma taga yana da matuƙar amfani a ɗaki. Yanzu haka ma taga na a buɗe yake.

Kujeruna suna da ɗaki. Yanzu ina zaune a kan kujera a ɗaki, ta yanda na, na ɗan zauna ina hutawa ina ɗan taɓa waya na kuma ina cin abinci a lokaci ɗaya. Kujeru na yanzu haka na ajeyesu akwai wani kujera a gefe na wanda ba kowa a kai. Ina da kujeru guda biyu a ɗaki na, daman guda uku ne to na uku ya karye sai na fitar da shi waje. Yanzu kujeru biyu ne suka rigemin a ɗaki kuma yanzu haka ina zaune a kan ɗaya, ɗaya kuma na ɗaura kafafuwa na a kai suna ina kwance ina zaune a kansu ina kallon waya na ina ɗanɗana waya kuma ina cin abinci.

Eh gaskiya ina son abinci da yaji wani lokaci, wani lokaci kuma bana son abinci da yaji. Abinci da yaji wani lokaci yana ɗago da wasu cututtuka a jiki ta yanda mutum zai iya jawo mai ciwo. Kamisali kaman ciwon ulcer yakan dami kirjin mutum ko tumbin mutum. Idan ka ci abincin to ba za ka samu salama ba, sai ka je ka nemo maganin da za ka sha wanda zai warkar ma da abun. Amma idan ba haka ba zai iya jawo ma babban illa a jikinka da zai kai ka har ga mutuwa. Amman ba haka ba sai dai kawai ka ci abincin ba yaji. Duk mutum mai kalan cutar can ba ya cin abinci mai yaji. Ni ina son abinci na da yaji saboda bana da cutar can. Gobe aka-- inna siyo abinci zan zo in barba ɗa yaji a kai, mu ci saboda ya ƙara mun ɗanɗanon abinci. Sai ya ƙara ɗanɗanon abincin to hakan ya bada abu mai kyau. Idan mutum ya ci, idan yaji ya yi yawa, mutum yana shan ruwa. Idan ka sha ruwa za ka san ji zafin yajin yayi sauki a bakin mutum. Amman ba ka sha ruwa ba, mutum za ka shan wuya ne, abin zai tamaka zafi a baki. Za ka rasa ya zakayi.

Eh nakan duba daftarin kuɗi wani lokaci in ina zaune in babu abun da zan yi, sai dai in duba daftarin kuɗi, in duba ko kuɗaɗen yaane akayi aka kashe su, in tayin lissafi a cikin kaina. Wani lokaci in ɗauko abun haɗa lissafai, in haɗa can, in tura, in duba daftarin kuɗaɗen da na kashe da kuma kuɗaɗen da suke hanu da kuma ya aka yi kuɗin nan suka fita.

Eh ina kunna sanarwar apps na yanar gizo-gizo kamar Facebook ina buɗewa saboda idan an turo mun saƙo in samu in buɗe da wuri in kalla. Da shi da WhatsApp ina buɗewa amma Phoenix idanna buɗe, idan na buɗe saƙon sanarwa sunasa wasu jaridane wanda baida amfani dana karya dana gaskiya shiyasa shi na kulle sanarwarsa na apps din a kulle yake a yanzu haka. Amma sauran wanda nasan zai mun amfani, wanda nasan za'a iya turomun abubuwa wanda zaimun amfani da kyau su na bar su a buɗe. Duk suna buɗe yanzu haka idan an turo mun sanarwa zanji, in an turo mun zai gyama mun anturomun saƙo sai in shiga in duba, in duba ko abokan cinikayyane, ko abokane daga makaranta amma ba kowanne nake buɗe sanarwarsu ba.

Kallon wata da dare bana son kallon su saboda ba abu bane wanda yake burge ni ba amma wasu yana burge su. Za ka ga mutum ya fito kawai haka ya ɗaga kai sama yana kallon wata a sama. Idan an bar sa wai abin yana da kyau to ni abin kwata kwata ba kyau yake mun ba. Kawai ina kalle shi eh an ga wata misalin lokacin azumi idan an ga wata a Makka to za a fara azumi. Kuma in wata ya fito ya sake fitowa ta ƙarshen azumi to za a yi azumi za a yi sallah. Ƙaramin sallah kenan. Amma kallon wata yawanci mata da yara su suka fi son kallon wata.

Abincin da na fi so shi ne shinkafa. Saboda abinci ne abin marmari yanda kowa yake so. Idan za a duba kasashen duniya gaba ɗaya, daddaya ne kasashen da za a samu basu cin shinkafa. Amma in ka ga tuwo ko ɗan wake ko alale ko masa, ba ko ina ba ne ake yi. Shinkafa dai ta zama kaman wajibi ne idan za a yi biki. Yawanci ana dafa shinkafa ko masa amma yawanci shinkafa ya fi yawa. Idan an dafa shinkafa yana jawo yara da mutane ta yanda za su ci su ƙoshi. Idan sun ci sun ƙoshi za a sa albarka. Ko a wurin biki in an dafa shinkafa in an raba idan kun karɓa kun ci sai a zo a sa albarka a kan abincin da aka ci. A gida kuma shinkafa na fi so. Idan na ci shinkafa sai in je in godewa iyaye na, in ce musu na gode da suka tanadar mun da shinkafan nan na samu in ci har in gode musu. Idan na ci na ƙoshi sai in yi godiya, sai in kama harkan gaba na. Ko in je makaranta ko in je muyi wurin aiki duk ba wanda ba ta kamawa. Amma shinkafa shi ne abincin da na fi so.

Ina zuwa kasuwa ne ranar cin kasuwa kamar ran Juma'a shi akan ci kasuwa sosai. Nakan je in ci kasuwa ranar Lahadi, ranar Asabar, ranar Litinin, ranar Talata, ranar Asabar. Baranda bana zuwa in ci kasuwa. Duk lokacin da na ga dama zuwa cin kasuwa, zan je in ci saboda in samu kuɗi, in samu riba. Amma kuma.

Dangantakana da shugaban aiki dangantaka ne mai ƙarfi. Wani lokaci mu kan yi wasa da dariya da shi har ya siya mun abu muyi wasa kaman yara. Mu ba wai muna yin abun saboda wani lokaci yayi ɓacin rai ba. Na san rayuwa ne dole ne wani lokaci akwai ɓacin rai akwai jin daɗi. Amma ba kullum ba ne muke ɓacin rai da maigida da abokin aikina wato shugaban aiki na ke nan. Ba wai ina ɓata rai da shi ba ne. Dan na ɓata rai da shi ma dole ne in zo in shirya da shi. Saboda a wurin shi ne nake neman ƙoyon aiki ko nake neman kuɗin da zan samu in biya wa kaina buƙata. Shi yasa dangantakana da shi ya zama kaman abokai ne ko ya yi daƙani. Yana so na sosai kuma ina son shi sosai. Muna yin abubuwan da ya kamata a wurin aiki wanda idan an yi aiki za a ce wayen nan mutane suna da haɗin kai. To haɗin kanmu ya fi muhimmanci sosai akan wurin aiki.

Ina shirya ayukan ya danganta da wane kalan aiki. Idan zan shirya in je ni aiki ko noma, zan ɗauki fatanya, zan dafa abinci in sa a cikin leda in tafi da shi gona. Zan ɗebe ruwa a gora in tafi da shi. Ta yanda in naje idan nayi aiki, in rana yayi na gaji zan dawo in huta in ci gaba da aiki. Idan na sace gajiya, na dawo irin ƙarfe ɗaya ko biyu sai in zo in huta, in ci abinci, in sha ruwa sai in sace komawa kan noma. In noma da yawa saboda in samu, in samu abin da za a ci da kuma abin biyan buƙata na yau da gobe.

Nafison yanayin aikin da dai zamana, aikin yana da sauƙi sosai. Yanayin aiki ko idan kana aiki a rana ko kana noma a rana to idan rana ya yi yawa zai iya damun mutum a kai shi ya sa yanayin aiki nafiso a lokacin da ana sanyi. Idan ana sanyi to duk wani aiki zai zamana da sauƙi mutum ba zai ishe ruwa ba yunwa ma ba za ta zo da wuri ba. A hankali za ka yi aikinka ka gama. Yana yin aiki nafiso a lokacin sanyi lokacin da rana ba zai dame mutum ba.

Maganan gaskiya, na fi son kayan zaki. Ba wanda zai kalla tambayan nan ya ce yana son kayan gishiri. Saboda kayan gishiri, ban ce abun da ake sha bane ko ake ci bane. Idan ka ga mutum ya yi ci kayan gishiri, to a cikin abinci ne. Amma kayan zaƙi akwai kayan marmari, kalan su lemu, hakan nan ko kwakwa ko dabino. Duk kayan zaki ne. To kayan zaƙin nan yana da daɗi sosai ta yanda idan mutum ya ci, zai ji daɗi a bakinsa. Ɗanɗano masu kyau. Amma kayan gishiri yawanci a abinci ake aiki da su. Shi yasa yawanci za ka kalla a wurin girke girke ana sayarwa. Saboda a yi wurin girke girke masu girki, wani sayarwa ko wani gida suna siya, sai su karɓa suje suyi girki da shi. Shine ake amfani da aikin gishiri. Amma abubuwan zaƙi kuma za ka kalla mai haɗa alawa na yara ko abun sha lemu haka ko wani abun daɗi shine ake sa suga. Abin ta yi zaki ake sa kayan zaki a si.

Maganin sakonninku ban gane me kuke faɗa ba. Sa hannu a sakonni in na lura da kyau, yana nufin cewa yanda za'a tallafa sakonni su isa kan mutane su isa kowa. Amman sakonninku, sakonni mu ke nan mu mutane, sa hannu a kai ba ana da sa hannu a kan sakonni mu.

Ah, da farko dai zan ce jagoran mutane abu ne mai wuya kuma abu ne mafi sauƙi idan ka fahimce shi. Jagoranci yana nufin cewa yanda kai za ka zama shugaba, ka ja mutum a koyar da shi abin da yake, abin da ya kamata ka jagorance shi ko in da bai sani ba in da ka kai sa. Ba tun zama jagora sai an zama an zaɓe ka kamar yadda ake zaman shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa kafin a zaɓe ka sai ka yi katin zaɓe, ka yi jam'iya, ka yi kamfen a zo a zaɓe ka sai ka zama shugaban mutane, shugaban talakawa. Wato ƙanan, in ka zama shugaban talakawa za ka yi musu abubuwan da ya kamata. Wato abinci, sutura, kayi komi yayi sauƙi, abinci da tsohuwa, kowa yana samun al'umma a samu tituna da cigaban cikin al'umma shine shugaba. Amma jagoranci shine jagorancin da mutum zai ja mutum wanda, wanda bai san kan abu ba ya jagorance shi ga an samu cigaba a harkokin da ake yi. Idan an samu cigaba a harkokin da ake yi to yau da kullum mutum dai samu riban, abun da zai samu abun sawa a baki. Yawan ci jagoranci ya ƙunshi abubuwa da yawa. Dole ne in kai jagora ne, dole ne sai kana da adalci. Idan ba ka yi adalci ba, mabiya bayanka su ma za su, za su, za su kauce wa bayanka. Su ma mabiya bayanka dole su yi adalci da kai saboda in ba su yi adalci ba za su iya ma munafurci mutum kaga be jagora sai aga kaman jagora ne ba ya aiki mai kyau. Amma jagora yana aiki mai kyau. Kullum jagora yana aiki mai kyau. In jagora ya kama, ya jagoranci mutum suka je su wurin da ya kamata, zaka ga kowa ya yi riba. Duk wanda riba kuma zai ce aiki mai kyau. Amma idan ba yi riba ba za a fara ganin laifin jagora. Za'a ce shi jagora baya da bai iya jagorantar mutane ba.

Eh, ina amfani da tsintsiyan kwakwa saboda sharan ƙasa. In mutum na share ƙasa, tsintsiyan kwakwa zai amfani da shi saboda tsintsiyan kwakwa yana da ƙarfi zai iya shigan cikin yashi ya ɗebo datti ya zubar.

Kai tuƙin mota kuma aini, ban iya tuƙa mota ba saboda ban taɓa koya ba. Amma mashin na iya. Nakan yi amfani da mashin in je ni wurin aiki. Wani lokaci in yi amfani da mashin in je makaranta da wurin aiki. Amma ban iya mota ba, ban san ya ake tuƙa shi ba. Da yawan mutane nakan kalla su kan tuƙa mota. Har wani abokina ma ya iya mota. Na yi, na yi da shi ya koya mun. Ya ce mun idan na samu lokaci. To, ni kuma ban samu lokaci ba saboda yanayin aiki. Ina fita aiki yau da kullum. Ba lalle ba ne in samu lokacin da zan je in same shi har in ce ya koya mun. Amma da a ce ina da lokaci, dan same shi in ce ya koya mun. Ya ce zai koya mun. Lokaci ne kawai ban da shi. Motan nan tun ba yauba ina so in iya shi amma abun ya gagara. Kullun, kullun in mu harɗu da shi sai ya ce mun ban zo ba. Idan nince mai, sai ince mai idan na samu lokaci dan zo. To kuma in na samu lokaci zan zo. Sai a kira ni kiran ojila a wurin aiki. Sai a ce wani mutum ya ce mu zo mu mai aiki. To ka ga ba ran samu daman iya yin mota har in tuƙa mota in koya. Miya da kyau ta yanda zan yi har in koya ina fita da shi ba. Kuma na ɗaya banda kuɗin da zan siya motan kai nan. Da a ce ina da kuɗin da dan siya motan kai na, da na siya tuntuni har na fara aiki da shi, da da shi zan yi ta aiki. Amman gaba ki ɗaya ban taɓa tafun da ma kuɗin da zan tara ma in siya mota da shi.

Eh ina koyan wata yare yaren Turanci. Yare ne da kowa yake yi, kuma ƙasashen waje ana yin yaren Hausa. Kasashe a cikin nan ƙasashe mu na nan Arewa muna yin, akan yi Turanci. Wasu mutane sukan yi to ina jin yaren ina so in koya amma abun ya gagara. Saboda haka kullum in na je makaranta, malamin mu yakan tambayani abu da Turanci. Wani lokaci ina sani in faɗa, wani lokaci kuma sai in ce ban iya ba. Idan na ce ban iya ba sai ya ce to ka zo in koya ma. Sai ya koya min, idan ya koya min sai in dawo gida inna na ta koyan yaren nan. Yaren Turanci kowa ne yake so da kuma yaren fulatanci. Kullum ina jin mutane suna fulatanci amma ni ban iya ba. Ni kawai Hausa na iya. In na iya fulatanci da na yi tuntuni kuma Turancin nan abun da ya sa nake so in ƙara iya shi. Saboda har ƙasashen waje ana aiki da Turanci. Ga baki da yi duniya Turanci an san da shi kuma ana aiki da shi. Ta yanda idan na iya Turanci ba inda zan je a faɗin duniya na wanda bazan samu daman yi ma wani magana ba. Dole ne a samu mai jin Turanci a ciki. Koda ce ina naje dole in samu mai jin Turanci wanda zan iya mai. Idan na fita ƙasan waje ba zai ban wahala ba amma in dai Hausa kaɗai na iya, in dai Hausa kaɗai na iya abun da ya jawo min babba matsala. Ta yanda ko na fita ƙasan waje wani yana mun wani yare sai na yi Hausa abun ba zai yi ba. Amma in naɗan mai Turancin, Turancin zai ɗan yi, sai za a nemi mutane ɗaya biyu da ya samu ƙasa ƙanƙanin wurin wanda suka iya Turanci to za mu iya yin magana da su.

Idan na kamu da mura abu ne gaskiya da yake hana mutum sukuni, zai hana mutum bacci, zai hana mutum salama. Za kaji mura ya riƙe maka ƙirji. Wani lokaci ƙirjin ka zai ta maka ciwo. Wani lokaci kuma zai riƙe maka hanci. Zai toshe hancin ka ta yanda in kana bacci ba za ka iya numfasawa da kyau ta hancin ka ba. Numfashi zai ta bawa mutum wahala, shi mutum ya kwanta idan zai yi bacci sai dai ya buɗe baki. To idan kalan abu ya faru dakai haka, za ka nemi likita ne wanda ya san kan magani. Ka gaya mai ga abun da yake damun ka zai baka maganin bacci maganin mura, to yawanci maganin mura yana sa bacci. Zakaga mutum ya siya maganin mura yana sha minti ashirin ya yi yawa bacci ta fara ɗaukansa. Amma maganin zai yi aiki a haka jikin mutum da kyau. Idan maganin yayi aiki a jikin ka, za ka tabbatar da cewa eh murar nan ya sauka.

Jadawalin aikinmu muna yi safe rana da yamma. A ranakun aiki Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a shi ke nan, kwanakin da muke yin aiki. Muna fita aiki da safe sai mu je in munyi aiki zuwa ƙarfe ɗaya. To ƙarfe ɗayan nan za mu tafi hutun minti talatin. Za mu zo mu ci abinci, mu ci abinci mu ɗan huta a wurin aiki, daga nan sai a tashi a ci gaba da aiki. Anyi aiki, ƙarashi zuwa yamma, anyi aiki zuwa yamma. Duk wanda ya kai aiki zuwa yamma sai a biya sa ƙudinsa. Dede gorgodo, dede aikin da yayi, saboda ya samu yabi yawa kansa bukata. Amman dai ba samu, ba samu aiki yayi yawa ba. To ana iya tashi da ana in aikin kaɗan ne. Za ka iya tashi ƙarfe sha biyu, ƙarfe ɗaya tayan da ba sai ka je ka nemi abinci ka ci ba. Za ka iya dawo gida ka ci abincinka ko ka dafa.

A'a yanzu babu riga a hannuna, rigar yana jikina. Rike riga a hannu kuma sai idan mutum dai shanyata ko bayan ka gama wanke in za ka shanya shine za ka rike riga a hannu ko ka in ya bushe za ka ɗauka ka kai ɗaki za ka rike a hannu ko za ka kai riga wani wuri. Amma riga ba wai an yi shi saboda a rike a hannu bane, an yi riga ne saboda ana sa ta. Idan an sa shi dai rufe suturar mutum, ya rufe sirrancen mutum da yanda mutum zai iya fita, a je shi anguwa, tsiraicin in sa rufe ko ina rufe. Amma riga ba abu ne ake rike shi a hannu ba. In an rike riga a hannu to za a kai ta wani wuri ne a je a aje shi ko kuma za a wanke shi ko kuma an gama wanke shi. Shine lokacin da ake rike riga a hannu. Ba kowane lokaci bane ake rike riga a hannu ba.

Ni nafi son fanka saboda AC ba abun da na saba da shi bane. Nafi saba da fanka tun ina yaro, fanka ne a gidanmu har na girma. To daga baya ne aka kawo AC a gidanmu. To AC nan ni ba wai ina aiki da shi bane. Kawai AC nan an bar shi ne a wurin yana hutawa. Ammanni nafi son fanka saboda AC yana iya jawo mura, yana iya jawo asma, cutar asma duk AC yana jawo wa. Amma idan fanka ne iska kawai zai bayar shi babu wani sinadarin da yake ciki. Amma cikin AC akwai sinadarin da zai iya jawo cuta ko illa wa, wa lafiyar mutum. Yasa ni nafi son fanka, ɗan fanka ko mai caji ko wanda in an jona da wuta duk suna aiki idan babu wuta kuma sai in yi aiki da hanuna inyi fifita wa kaina. Amma ni bana son AC.